Kana fin son zama ko tsayuwa? To, duk ya danganta. Ko zama ko tsayuwa, duk wanda ya samu. Amma na fi zama, tunda aikina na zama ne, na fi zama haka. Wannan ataika ce kenan. Yap.

Sau nawa kake kiɗaya kayayyaki? To, inna fahimce ku kiɗaya kayayyaki sau nawa nake yi? Ya danganci yanayin dana samu kai na e, shi ne kawai amma babu wani adadi.

Menene babban nasaran da kuka samu a aiki? To, uh, babban nasaran da na samu a aiki shine yadda nake aikina lafiya lau shine yana daga cikin nasara. Eh, yadda zaka yi aiki lafiya lau, ai ka ga shi ma cikin nasara ne. Tam.

Kana iya hawa keke? Ae ina iya hawa keke. Nakan hau in danje daga gida zuwa kasuwa. Nakan dan hau wani lokaci kuma nakan hau in dan motsa jikina. Eh, shi wannan shima a takaice kenan yauwa.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? To muna da kyakkyawan alaƙa da shugaban aiki, jadda yake, yake nuna mana yadda yake da mu. To wannan yana bamu kula, to wannan muna da kyakkyawan alaƙa da shi. Yau.

Kana iya tuƙin mota? Ina iya tuka mota idan na samu. Amma ban samu ba ai ba maganan tuka motan. Eh, in na samu kuma na kan tuƙa daga gida zuwa kasuwa. Ina tuƙawa, yauwa, sai kuma in tuƙa zuwa gidan mai in sayi mai a nan ma shima na kan yi ko zuwa wani ɗan kasuwan ƙauye haka.

Meye kake yi da ragowar abinci? Eh, idan abinci ya ragu, wani lokaci mu kan ajiye shi zuwa safiya sai a ɗumamashi, ayi ɗumamanshi, a gyatta shi, a gyara shi, a yi kalace da shi. Wannan abin da nake ma sauran ragowan abinci kenan.

Me kake ci a wurin aiki? Eh, ina cin kaman ba cin na ci abinci da safe na fita wurin aiki, da rana na kan samu kaman tuwo haka dayawa da miyan taushe haka. Gaskiya nafi cin su a wurin aiki.

Kana fin son pensil ko alkalami? Kafi son, inna fahimci wannan tambaya ma'ana ka fi son pensil ko alkalami? Eh to ai na fi son alkalami ma ana biro kenan da zan rubuta ba tare da sai na zauna ina zaman fiffike shiba. Wannan a takaice kenan. Masha Allah.

Kana kallon taurari da daddare? Wani lokaci nakan duba inga taurari sun fito musamman ma idan lokacin damuna ne. Saboda yana taimaka mun gurin in gane cewan lalle gari, idan zan yi wani nisan kiwo in gane cewan akwai hadari. Idan na ga sun bace na samu akwai hadari kenan. Ko da ba ta su ba, ya kan nuna mun lalle akwai yanayin na ruwa sama, sai in kiyaye.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ni ko nake ba da shawara a aiki. Saboda idan ka ga abin da ya kamata, ka kan ba da shawarwari ka ce to da haka ya kamata ayi. Idan kuma an yi bi sai ka ga an dace, to, to ka ganin ma naka, kana nan ba da shawara ce.

Kana sanya hula? Ina sanya hula. Ina sa, ah, na ma fi son abin da ake kira fecin kaf. Amma ina son har ta gargajiya wanda ake kira kube. Ah, sannan ina sa har kaman dara. Duka ina sa wayen nan hulunan, yau wa wannan da sauransu da sauransu duka.

Kana fin son tufafin auduga ko siliki? To, don na fahimci wannan tambayar, na fi son tufafin, son tufafin auduga. Saboda idan ka samu tufafin auduga, koda sanda in ka wanke ka zo ka goge, sai kaga abin ya bada ma'ana, abin da ake da buƙata. Yauwa.

Wacce biki kake fin so? In, na fahimci wannan tam-tambayar kaman wacce irin biki nafi so. To, ah, gaskiya nafi son kaman bikin Sallah. So wannan bikin Sallah wanda kusan kowa da inda kaje kowa na murna. So to in haka je wannan bikin especially kaman, ah, za yayi irin, irin wasan Sallah dinnan shima ina ziyartar gurin ina son wannan biki. Irin, irin su dukka ina sonsu yawa.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Gaskiya bana rera waƙa. Sakamakon addinina ya hana idan ina bayi ina surutu. Dan haka bana rera waƙa a bayi bana ma komai. Sai dai inna gama na fito, to wannan wani lokaci ni ma da kaina nakan yi waƙan ma. Sa'annan kuma ina rera, amma dai a bayi kam bana rera waƙa.

Kana, kana buga rubutu da sauri? To idan na fahimci wannan tambayar kaman ina rubutu da sauri, eh to, ah, ni dai gaskiya ba, ina rubutu dai don gwar gwado shi bai sauri ba shi bai gaza da a ce misali ko ka yi rashin sauri ba. Amma dai ina iya ƙoƙari na ina rubutu, ah, gaskiya da sauri amma ba sauri sosai ba, yauw.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? To gaskiya da safe dai lokacin dai jikin amace yake tashi, yana tashi amace sakamakon na tashi daga bacci amma da yamma sanda lokacin jini ya riga ya warwure, to zaka ga na da kazar-kazar, zaka ga na da kuzari. Eh gaskiya ne, sai dai da yamma ne na fi samun kuzari sosai.

Kana tafiya da sauri? Gaskiya bana tafiya da sauri. Ina dai tafiya dai dai dai, ah kuma bana tafiya a hankali. Gaskiyar magana ina tafiya dai dai dai amma bana irin wannan tafiya da sauri sauri kaman za ka bar gari kaman wani yana jiran ka. Gaskiya ina tafiya dai dai bana sauri kuma bana.

Wane wasa kake son yi? Eh, gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda bacin ka shiga ka na yi yana zai jijjiga maka jini, ya tsinka maka jini da za ka ƙara samun lafiya. Duk wani jini da ya daskare jikinka zai wanke shi. Sa na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa. Masha Allah.

Mene, eh, mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Eh, ina yin waƙa don nishaɗi. Ah, idan ina rera ta, ina jin ta ina nishaɗi, shiyasa ma nake yin ta. Nishaɗin ma ke kawo na rera waƙa. Eh.

Yaushe kake kwana kullum? To, yan na fahimci wannan tambayar kamar ana so a tambaye ni a kan, ah, yaushe kake kwana da filo kenan? To, indai haka ne tambayar a na fi kusan ko da yaushe ina kwanciya da filo. Masha Allah. Ko ba haka bane to daga yanayin tambayar ban gane ba.

Ina kake ajiye hotunar wayarka? Eh, hotunar wayata nakan na fi ajiye su a abin da ake kira galary. A nan na fi ajiye su, wanda idan na shiga duk wani hoto da yake kai da, da hoto mai motsi ma duka a nan nake ajiye su. Yawwa.

Menene kake son canza, canza, canza a wurin aiki? I to, in na fahimci wannan tambayar, me nake so a canza a wurin aiki? Ah, shine wani lokaci da ya zama na sai ka ga aiki da ba a duba abun da ya zama, ya zama abin da Turawa su ke cewa update. Ah, ni ina son abun da aka ce, a zamanantar da abu, in abu yazo a zamani sai ayi maza-maza a zamanantar da shi, shine na fi son ya zama na a samu canji. Ba wai sai a ce za a yi ta amfani da yadda aka saba a da ba. Yawwa.

Yaya wurin aikinku yake? To, ah, wurin, wurin aikin mu yana, yana nan zan iya ce yanayin da tunda a harka ce ta al'umma. Dole a, dole sai an yi haƙuri da kuwa tunda kaima ana yi haƙuri da. So, to yanayin aiki, to dole gaskiya a, ayi haƙuri da yadda aikin yake saboda so ba samu bane. Masha Allah.

Kana cin, kana ci, kana cije farce? Gaskiya idan na fahimci wannan tambaya kaman irin masu cin farce ɗin nan ke nan, a to ni bana ɗaya daga cikin masu cin wannan farce ɗin ke nan.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, kamar idan abin da ya shafi kamar shinkafa, kamar taliya, macaroni, kamar su doya, ah duka wannan nakan ci da cokali. Amma kamar abin da ya shafi tuwo gaskiya nakan ci shi da hannu saboda na fi jin daɗin cin tuwo da hannu.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To, inda nake tabbatar da ingancin aiki, idan an yi aikin nakan bi in dudduba, in ga yadda aikin yake sai in in kwatanta shi da da na baya ya aikin yake yanzu ya an inganta ko ko dai ana ana gurin jiya? To wannan hanyoyin nake bi nake gane ingancin aiki, sai in gane abun da aka yi jiya da yau, me ingancin shi to daga nan nake gane.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, nakan iya jefa dutse yayi tafiyar santimita. Gaskiyan magana ya kan ɗan yi nisa, aa, daidan gwargwado, har da ya kai inda nake so, ina iya jefa dutse.

Kana iya kunna wuta? To, aa, eh ina iya kunna wuta, kamar wuta da take misali kamar wutar lantarki. Aa, idan na bamce ku nakan iya kunna ta. Sannan kuma idan aka ce wuta ce wadda za a yi girki da ita, nakan ɗauko ashana in kunna shi ma nakan iya in dauko kirare in sa har hankali hankali har ta kama idan ban sa, idan maana babu sinadarin da zan sake nan,

Sau nawa kake share ƙura? To kamar de da safe bacin ah misali na, na fito ah nafi sa-- nafi share kurar kamar abun hawa. Indai zan hauta sai na share ta, uh, da safe saina share ta gaba ɗaya. Sa'anan kuma idan na-- duk idan naje na ajeta, indai har ta dauki wasu lokuta, idan nazo zan sake hawa saina ƙara share wannan. To ina share ba adadi.

Kuna yin wuta da itace? Idan na fahimci wannan Tam bayar uhm ina iya kunna wuta da itace? Tabbas shine nakan samu wani 'yan kirari. Ɓacin nasa manya ƙasashe dauko kirari daga sama sai in sa sai in kunna wutan hankali. So har iccen ta kama.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To ta hanyar da muke bi muke sadar da kanmu, ah, ta hanyar magana, ta kamar nuni, ah, duka hanyoyi ne wadda ake sadarwa. Saboda wani gurun ba za ka ji mutum ba saboda yanayin aiki, to sai ka nuna mashi da hannu. To idan kuma ya kama na magana da baki ne, sai ka yi mashi da baki.

Kana jin tsoron kwari? Eto, idan na fahimci wannan tambayar, irin wai kaga ƙwaro ka yi tsalle, bana jin tsoron ƙwari. Amma dai misali, kaman abin da na fi jin tsoro daga ƙwari, kamar irin ƙwari da suke cizo, wanda misali, kamar irin su kuɗin cizo kamar ƙwarƙwata, to bana-- ina jin tsoron in gansu a wuri. Wadda da na gansu hankalina ke tashi inyi maza maza in ɗauko abunda ya kamata inyi amfani dasu wurin share su.

Me kake saya daga kasuwa? A'a, ai kusan komai ma ina saya daga kasuwa ne. Duk abinda ya shafi abin da zan yi amfani da shi, hatta, ah, sinadarin wanke baki daga kasuwa nake siyowa na kawo gida. So komai ina siya daga kasuwa ne. Dan kadan ne zakaga na zakaga na siya daga shagunan da suke daga layi.

Kana iya ɗaure ƙulli? Kana iya ɗaure ƙulli? Eh, ina ɗaure ƙulli. Ko dazu na ɗaure wani ƙullin leda, na sa abu a ciki sai na ƙulle shi ina, na ɗaure shi. Tu ga kuwa ai kusan ko da yaushe ina, ina, ina iya, ina iya ɗaure ƙulli.

Kana iya amfani da computa? Eh, ina amfani da computa. Sosai ma kuwa nakan yi amfani da computa. Sannan kuma shi kanshi waya ma ai computa ne ina amfani da shi. Amma dai tabbas ina amfani da computa. Ina amfani da na kan kujera ina kuma amfani da wanda ake ɗora a cinya. Ina kuma iya amfani da wanda ake riƙewa a hannu.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Eh gaskiya mun fi yin taro kamar sau ɗaya a kowace mako. Mukan taru wani lokaci mu tattauna abin da ya faru, uh, a cikin satuttukan nan, sai mu ga ko me zamu ɗora a sati mai zuwa. Wannan su huɗu muke yi a kowacce mako.

Me kake yi don ƙara, ƙara aiki? Eh, a'a, bacin na gama aiki na wani lokacin na kan duba in ga me ya kamata in yi saboda in ƙara yanayin aikin ya zama na, a, koda yaushe kana cikin aiki saboda rashin aikin ayi yana da matsala. Gara ace aiki ya maka yawa ne da'ace ba ma aikin ne.

Kana yin harshashi lokacin barci? To, idan na fahimci wannan tambayar, akwai harshashi misali kaman, uh, kaman tusa, kaga za a iya kiranshi da maybe harsashi ne ka fitar da wani abu ana bacci. Duk mai bacci yana iya yin wannan. Sannan kuma, in kuma kaman a kan munshari ne. To, uh, gaskiya wani lokaci na kan, idan yana yin kwanciyar ban kwantar da kyau ba, na kayi munshari. Wani lokaci kuma bana munshari.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? To a indai a kasuwanci ne kudi yana gaba da komai saboda da kudin ake neman kudi. Shi ne gaskiya mafi muhimmanci. Idan aka samu kuɗin, kowani irin abu za a yi, kasuwancin da za a yi, sai da kuɗin saboda kuɗi suna kiran 'yan uwansu ne. Yawwa.

Yaya kake tafa? To, idan na fahimci wannan, wannan tambayar, na magana ne yaya kake tafi ke nan? To, uh, nakan ɗauki tafin hannuna da na dama da na hago in haɗa su ina buga. To, nakan yi tafi wannan ta hanyar dai na fahimci wannan tambayar, haka nake yi tafin.

Yaya kake tafiya zuwa wurare e to ina tafiya zuwa wurare ah na kan, na fi yawan tafiya a kan mashin. Ah wurare saboda ya fi mun sauƙi wanda ko da misali ka samu abinda kake kira wai go slow a hanya, to mashin bata jira. Tafi saur-- tafi mun sauri a yanayin zuwa wurare da nake.

Wayarka na cika ajiya. To gaskiya kusan kafin kaga na ajiye wayata sai kamar idan zan yi bacci ko kuma idan zan ci abinci koh kuma idan naje shago wani lokaci nakan ajiye ta akan teburin. Shima duk da haka na aje ne a kan tebur ina taɓa ta. Amma dai maganan waya ajiya sai dai in zan yi barci shine wannan nake ajiye waya. In na fahimci wannan tambayar kenan. Nam ina fatan, na amsata. Masha Allah.

Kana biyan kuɗi ta waya? Ai kusan yanzu, eh ina biyan kuɗi ta waya. Kusan yanzu ai, abin da zaka yi za ka yi ta waya ne, abin da kike kira transfer. Kusan yanzu ta waya ma nake duk wasu biyan kuɗi ko da kuɗin cefane ne ta waya nake biya.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai, ah saboda nuna muhimmancin aiki. Bana wasa da aiki saboda aikina shine ni. Idan ba ni ba aikina, ba aikina ba ni, to nakan bada lokaci, in ji a kan lokaci da ya kamata da aka ɗiban.

Kana fin son fanka ko AC? Eh gaskiya ni na fi son fanka saboda AC, yadda za ka ji sanyinsa na shiga har ƙashi har ɓargo amma shi AC. Shi fanka kawai daga sama sama ne wanda ya fi zama kare lafiya sabanin shi AC. Shiyasa na fi son fanka akan AC.

Ina kake to-tofa miyau? To, ah, ina tofa miyau idan na duba na ga wurin da ya kamata in tofa na kan tofa a nan. Ah, amma kuma ni bana irin tottofar da yawu. Akwai wanda shi rayuwarsa za ka ga shi na tottofar da yawu ne, shi ne nan ya tofa, nan ya tofa. Bana wannan.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Eh, inda nake cin abinci, a nakan je gurin da ake sayar da abincin ne, inci abincin a gurin. Amma wani lokaci kuma nakan ɗauko in dawo da shi inda muke cin abinci sai in ci a nan.

Nawa kuɗin, nawa kuɗin wutar lantarki a, a wata? Eh to kaman ma dai sukan kawo mana dubu ashirin da biyar kuɗin wutar lantarki kuma mukan yi haɗaka tunda gidan muna da yawa. Mukan wannan ya ka kawo, wannan ya kawo sai ka ga kai ka ba da wanda bai da yawa kuma aka zo aka haɗa sai kaga kuɗin ya bada adadin abin da ake nema a wata. Masha Allah.

Kana sanya bel kullum? A'a ba kullin nake sanya brush, ina sanya mel amma ba ko yaushe ba ya danganta da yanayin kayan da nasa. Akwai kayan da ma za ka ga yana da gidan bel amma bana saboda yanda yariga ya kama ƙugu na to bana da buƙatar sa bel kuma. Amma wasu kayan dole sai na sa bel saboda shi bazai kama mun ƙugu ba.

Kana son, kana son abinci mai yaji? Gaskiya bana son abinci mai yaji saboda, ah, yaji gaba ɗaya hanannin sukuni yake. Ko ya yan yaji yaɗan yawa a abinci sai ka gaba ɗaya na rasa sukuni na. Ah, ka ga gaba ɗaya na fita hayyaci na shi sabana son cin abinci mai yaji.

Menene lambar ku mai albarka? To, ah, na, ina fahimci wannan tambayar. Lambar mai albarka shine kamar, ah, lambar da kake amfani da ita. Misali kaman wanda take da mahimmanci kaman misali number da zaka sa acikin da zaka cire kudin ka, atm to kaga lambar ce wadda take da albarka wadda ba ko da yaushe za ka yi wasa da ita ba. Wannan lambar tana da albarka.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh tabbas nakan raba ayyuka ga wasu musamman ma idan na ga aikin da aa wane ya kamata ya yi aikin to so nakan raba da shi, shi ma ya ya amfana ko wa maye amfana. Masha Allah. Amen.

Kana kunna kyandir a gida? Gaskiya bana kunna kyandir a gida, ah, saboda sakamakon, ah, akwai abin da ake kira, ah, torch light. Mukan kunna mu'ajiye, kamar wayoyi mu duk suna da torch light ko da an ɗauki wutar lantarki, da su muke kunna. Amma bana kunna kyandir a gida gaskiya.

Kana tara tsabar kuɗi? Gaskiya ban cika, da ne baya nakan tara tsabar kuɗi amma a'a yanzu bana tara tsabar kuɗi saboda sakamakon komai yanzu ya koma ga waya. Wadda ka samu kudin da zaka tara shi tsaba ai wani abu, wani aiki ne. Gaskiya bana tara tsabar kuɗi, sai dai kuɗi a waya.

Wanne gudu na fanka kake, kake fin so? To ah gudin fanka dana fiso, nafi so koda yaushe inga fanka yana, yana a namba uku shine dede wanda baiyi yawa ba kuma baiyi kasa ba. Naban dana fi so kenan namba uku.

Nawa madubi kuke da su a gida? Idan na fahimci wannan tambayar, aa madubin da suke gidanmu guda nawa ne? To, aa madubin da suke gidanmu za su kai adadin guda biyar haka. Aa wannan a takaice kenan. Masha Allah.

Menene burinku a aiki? To, ah, buri na aiki gaskiya ya zama na na ci gaba ah, a kan aikina. Na zama wanda nake da ƙwarewa, nake har ma nake ƙoƙarin in kai wani mataki na ƙarshe. Shi ne gaskiya buri na aiki. Masha Allah.

Yaya kake yanke shawara a aiki? To, yadda nake yanke shawara a aiki shine nakan zauna in duba, in ga me ke faruwa kuma ya yakamata a bi sai na zauna dai ma'ana dai sai na zauna na nazarci abin, na laƙanci abin sai in yanke hukunci.

Kana shan magani kullum? A'a, bana shan magani kullum. Indai, sai dai in lalura ta samun, nakan ɗauki magani. Inje in nemi magani in sha. Wani lokaci kuma akwai abin da yayi kaman gajiya ne. To gaskiya bana shan magani. Sun da na son gajiya ne wannan lokacin. Zan ƙale abin haka.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina fahimci wannan tambayan. Ina lulluɓe bargo. Eh, kamar lokacin da ya zama lokacin sanyi, lokacin hunturu, a nakan lulluɓa da, da bargo. Amma in dai ba wani lokacin ba, kamar lokacin zafi, a nan bana lulluɓa da, da bargo. Hassali ma a, a tubu ma nake kwana.

Kana kulle ƙofa kullum? Tabbas, tun sanda na shiga ɗaki nakan kulle, ah bare ma ah lokacin bacci bana barin ƙofa na a buɗe. Kai ko da lokacin zafi ne ma bana barin ƙofa a buɗe ko da yaushe ina kulle ƙofa.

Kana sauraron rediyo? Niko nake sauraron rediyo, saboda wasu labaran ma a rediyo nake saurara. Amma dai yanzu bana sauraron rediyo kaman da, amma dai ina sauraron rediyo lokaci lokaci, bayan lokaci. Na fi sauraron manhaja yauwa, saboda yanayin da aka ci gaba a rayuwa.

Wane irin tsintsiya kake amfani da su. Eh ina amfani da tsintsiya da ake ce tsintsiyar laushi. Ina amfani da zabori a gurin yin shara in tsabtace muhallin da nike. Ah dukka ina amfani da sa'annan kuma akwai irin tsintsiyar nan da ake saidawa wanda ake cewa ƴar dogon itacen nan shi ma duka ina amfani da shi.

Kana cimma manufar tallace-tallace? To, ah, tabbas ana ba kana-- ina cimma manufan tallace-tallace, amma waɗanda ke yi, ah, anawa kena amma ba irin wanda manhaja da za ka ga an turo maka irin wannan tallacen. Amma tun da ka ga harkar ka shima shafi tallace-tallace, idan ka tallace abin ka, kana samun gajiyar abu.

Wacce hannu kake amfani da ita? Eh, idan na fahimci wannan, wannan tambayan hanun dama. Na fi amfani da hannun dama. Ni ba dame ne, amma ita ma hagun amfani da ma na fi amfani da hannun dama saboda ni ba dame ne. Eh, ka taka cikin.

Wane lokaci na rana ka fi so? To, ah, lokaci na rana da na fi so shine kamar in rana ta zama yamma, wannan ba ta da zafi a ciki. Na fi son ta. Ah, sakamakon wacce take fitowa ranar kamar sha biyu na rana. Bana son ranar sai ka ji harƙonaka take.

Kana iya bada barkwanci? Eh, wani lokaci na kan bada barkwanci saboda sakamakon idan zaka ba da ita kana magana da mutum, mutum ana jin daɗin, ah, saboda dan ka inganta maganan ka, kan bada barkwanci a cikin magananka.

Menene kake jin tsoro? Allah kaɗai nake jin tsoro. Ba ɗan adam ba, ba abin da ya halitta ba. Amma Allah shine abun tsoro shine nake jin tsoro Aaa, ina tsoran, ina tsoran Allah.

Wane gidan abinci kake finso? Aa gidan abincin da na fi so shine gidan abincin da zanje in samu abincin gargajiya wanda aah zakaje ka samu ka ci abinda kake so na gargajiya. Yauwa.

Kana iya busa tsaki? To ma'ana kaman ina iya yin tsaki. Gaskiya bana tsaki. In kaga na yi tsaki to ya kama ne, amma dai gaskiya bana. Da an yi magana kar kawa mutum tsaki, abin ba da kyau.

Kana fin son zama a birni ko a ƙauye? To, aa na zauna ƙauye na zauna a birni amma nafi son zama a birni saboda akwai bambancin yanayin rayuwa da kuma, eh wayewa. So nafi son zama a birni.

Wa-wane irin ice cream ka ke fin so? Nafi son ice cream da yake da flavour ɗin strawberry, ina son wannan ice cream ɗin duk abinda ya shafi strawberry ina son shi.

Kana kwana a ciki? Ina fahimci wannan tanbayar ina kwana a cikin gida, ni kwanake kwana a cikin gida. Koda cikin gida nake kwana, ina kwana na tashi. Ga ga ko tambayan abin da kuma na tambaye na kwana, ooo ina kwana a cikin gida.

Kana duba daftarin kuɗi? In nakan duba kusan a kullum tunda ni a mai kasuwanci ne dole ka rinka duba da mutane sabo da kagane miye ya fita miye ya shiga. Ta, saboda, wa, ka gane kan sana'ar da kake yi.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Gaskiya nafi amfani da launin baƙi, a na tawada. Abun da ya zama na baƙi saboda shine za ka fi amfani da shi a kan abunda zai baka misali kaman zaka yi amfani dashi a farar abu so so in ka sa baƙi ya fi gani tartar gare garen.

Nawa takalma kake da su? Ah, idan na fahimci wannan tambayar takalma nawa nake da su? Eh gaskiya ina da takalma ƙafa, ina da ƙafa tara. Wanda nake, wanda nake da su.

Kanayin bacci da rana, eh wani lokachi inayin bacci da rana amma wani lokachi bana bacci da rana. Ya danganci yanayin aikin da nayi a rana. Akwai aikin da nake fita da safe in je yi, sai in dawo da rana sai in zo in kwanta, in sarara kafin wani lokaci.

Kana fin son kofi ko shayi? Gaskiya na fi son shayi saboda, uh, da shi wani lokaci bacin na ci abinci ma da safe shi nake sha. So na fi son shayi saboda na fi jin daɗin shayi.

Kana son cin abincin titi? Ah gaskiya wani, wani lokaci ba'a cika soba amma wani lokaci ya danganci ah yanayin da ka samu kanka. So to nakan ci abinci a jama'a, amma dai inda so samu ne ya zamana ba abinci na titi bane.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, wani lokaci nakan sabunta, ah wani lokaci kuma nakan ƙara ne ma a kan wanda nake da shi na da.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To, yadda nake shaƙatawa a lokacin hutu, na kan tafi kamar lambu haka da ya zama na kawai sedai ka riƙa jin kukan kukayen tsuntsu. Aaa, kaɗan samu ɗan wani, ɗan shayi haka daga gefe kana ɗan sha. Aaa, lokacin da nake shaƙatawa kenan gaskiya kasu.

Wane launi idanunku suke? gAskiya launin baƙi da fari ne shine launin. Ahhh, amma wasu sai in rinƙa ganin suna da, ahhh, launin kore a idanunsu, wasu kuma in ga suna da ja. Amma mu namu baƙi da fari ne launin idanun mu.

Kana kunna tsarin battery, toh, idan na fahimci wannan tambayar kamar kana kunna tsohon tsaron battery toh, idan na fahimci wannan tambayar kaman ina kunna tsohon battery bana kunna wa.

So nawa kake wan-wanke tufafi? Eh, ina wanke tufafi kamar so, so biyu. Idan na baci na wanke sai kuma in zo in ɗauraye kafin na shanya.

Kana mike jiki da safe? Aa, ina mike jiki da safe kaman misali wani lokaci na kan in fita akan ɗan, ɗan gudu haka kaman na minti talatin to sai in dawo. To wannan inda nake mike jikina.

Yaya kake ajiyan kuɗi? Yadda nike ajiye kuɗi misali kaman tun da yanzu da nakan ajiye asusu amma yanzu tunda lamari ya zo na cigaba yanzu a waya nike ajiyar kuɗi saɓanin asusun da.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yadda nake ajiye takardun aiki nakan akwai wuri dana ware musu na ajiyan waƴannan waɗannan takardun saboda muhimmancinsu. A ba a ko'ina nake ajiye suba nakan ware wani wuri da nake ajiye takardun aiki saboda suna da muhimmanci a wurina.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, nakan kunna wayata. Sannan kuma inaa da na'urar da take ɗauke da, ah, caji, itama akwai fitila a jikinta, nakan kunna, ah, sannan ci gaba da abin da nake yi.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Eh, ja. Ja ce saboda amma dai an zo an samu anyi abinda ake kira slab Anrufeshi yazamana ba ka ganin ja ɗin ko da yake.

Ina kake ajiye makullan ku? Inda nake ajiye makullen mu, idan na zo kan abunda ake kira durowa ko kujera da yake cikin ɗaki, nan sama indan yara ba za su iya ɗauka ba, nan nake ajiye makullai, hmm.

Kana iya kunna, kana kunna Bluetooth kullum? A yanzu haka ma maganan da nake yi Bluetooth ɗin ma a kunne ce. Dan ni bana, ba, ba ranar da Bluetooth dina a kunne take. So ko da yaushe Bluetooth dina tana kunne. Masha Allah, eh mana.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Inda nake hutawa a wurin aiki shine idan aka kai kaman, aka kai kaman eh wata gaɓa, eh nakan yi amfani da wannan damar kaman lokacin da za ka, za ɗan ba ku lokaci ku je ku samu abinci ku ci. To lokacin nake amfani da shi nake ɗan hutawa kafin inzo in cigaba da aiki insha Allah.

Yaya kake zubar da shara? Aaa, yadda nake zubar da shara nakan akwai ɗan abun da nake samu, sai in ajiye a ɗaki. Wanda idan da abun da ya zama shara ne, nan nake jefa shi. Aa, idan ya cika sai inyi maza in ɗauke shi daga nan in je in samu inda ake zuba shara da mota za su zo su kwashi, ko kuma in samu yara ba su si su badda sharar.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? To, mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine amana. Amana yana da mahimmanci sosai, wadda idan kana abota da mutum, ya zamana kar ka ci amanarsa.

Kana fatan samun cinyewa? Aaa, eh, eh mana. Kana fatan samun cinyewa? Aaa, idan na cinye ai bukatata ta biya. Ina matuƙan alfahari da haka ina son haka. Aaa.

Wani irin sabulu kake amfani da shi? Aaa, ina amfani da sabulun wanka, gurin yin wanka. Sannan kuma, shi kuma sabulun wanki, shi kuma shi gurin wanki, ah, da kuma kamar omo, ah, akwai sabulun da ake kira sabulun Ghana. Wannan Ghana sabulun na, na kayi amfani da shi. Shima na san shi gurin wanka.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Tabbas ina siyan kaya a yanar gizo. Akwai kamfanoni da za su tura maka, zaka in ka shiga zaka ga, ah za su tallata maka hajar su, daga nan ka in ka gani sai sai ka siya kayan daga nan. Ah wani wasu hajar mu har gida za a kawo maka. Hm.

Me kake yi don kiyaye lafiya? A'a, ina yin-- ina kiyaye cin abin da zai je ya dawo. Sannan ina kwanciya a inda na san cewa ba zai taɓa lafiya ta ba ahh aa nakan yi amfani da wannan saboda kiyaye lafiya. Sa'annan har tufafi na kan sa yi. Tufafin da na san cewan ba zai cutar da lafiya ta ba, Masha Allah.

Yaushe kake fara aiki kullum? Aa, ina fara aiki kullum akan lokaci ne. Aa, lokacin da aka ƙayyade, to da wannan lokacin nake amfani da shi, nake fara aiki a wannan lokacin. Bana saɓa saboda sanin mahimmancin lokaci da wurin aikin, so to da shi nake amfani a wannan lokacin kenan masha Allah.

Menene abincin da kake fin so? To, abincin da na fi so shine abin da ya danganci dangin tuwo, ah, kamar abin da ya shafi, ah, sakwara kenan. Ina son sakwara. Shine ne na fi so. Amma duk dangin tuwo ina so.

Nawa nisan nisa kake iya tafiya da ƙafa? Eh, gaskiya ina iya tafiyar mil guda da ƙafa, amma da abin da ya wuce daga nan gaskiya ba zan iya tafiya da ƙafa ba sai dai in hau abin hawa. Amma mil guda nake yi da ƙafa.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dan dabar gida. Ma'ana kaman kare kenan, nakan yi kiwon kare. Ah, yadda, eh, yadda, yadda zai taso idan na, na, na gan shi yana, yana ban sha'awa, shi yasa nake kiwon kare.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ah, ah, kamar ruwan lemu, ah, abin da ya danganci, ah, lemu ina shan, ina shan shi. Sa'annan kuma ina shan ruwan mangwaro. Ina zuwa a ɗan matse shi sai in sha shi. Eh, wannan da sauransu, da sauransu duka ina sha.

Kana kallon inuwar ka? To wani lokaci, eh ina kallo. Wani lokaci kuma gaskiya bana ma kallo saboda bana ma lura cewa ina, kona shiga rana ko inuwa ta ta koma ta wani gefe ne. Ah, shi wanna shi ne a takaici gajiyarce masalci kenan. Masha Allah, Yemen.

Wani kayan marmari ka ke fi so? Gaskiya abunda na fi so a kayan marmari, a ina so in samu kaman, na samu kaman kankana, kaman irin lemu haka aka bare min shi. Gaskiya ina son su da sauran su da sauran su.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Gaskiya, ah, tana da ƙarfi. Gaskiya murya ta ba hankali ba ne. Saboda ina magana ne, ah, a matsayin mai murya, gaskiya ba wa, murya ta ba a hankali. Murya ta tana da ƙarfi.

Kuna da wifi a gida? Gaskiya bamu da wifi a gida. Ahhh, gaskiya yawanci da, da, da datar wayata nake amfani ba wata wifi da muke da shi a gida. Sai dai kawai muyi amfani da wayata. Wannan shine kawai wifinmu. Wannan shine a takaice, yauwa. Batun gaskiya bana amfani da wifi a gida.

Wane abincin gargajiya kafi so? To abincin gargajiya da nafi so shine kamar sakwara kenan. Ah, ina son sakwara, shine sai kuma kamar ɗan wake haka shima ina son shi.

Yaya kake taimakawa mutane? Aaa, ina taimakon mutane ya danganci da yanayin da naga. Idan kana da buƙatar a taimake ka ba sai ma ka yi magana ba, sai kuma a wani lokaci kuma, aa idan ka zo ka yi magana ka ce a taimake ka, nakan duba in ga abin da zan iya yi, sai in yi ƙoƙari in tabbatar da na maka. Wannan a taƙaice gajarce misali cike na. Eh mana.

Kana zama kan giwa? To idan na fahimci wannan, wannan tambayar kamar ana magana kan giwa kenan. To ni giwan ma ban taba ganin ta ido da ido ba bare har ma in hau kai in zauna. Inde wannan giwon da ake magana, nan da nake ganin ta gaskiya ba mu, bana hawa ta in zauna.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu tana da kyaun gani. A anguwar mu ba, ba tashin hankali, ba irin wadda misali in kana zaune a yi ƙoƙari ah ƙoƙarin a ci maka abinda bai kamata ba. Anguwar mu tana da yanayi mai kyau shiyasa nake ma matuƙar son anguwar a yadda take kenan. Wannan ahh taƙaice-taƙaicen misalce kenan, eh mana.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To, idan na fahinci wannan tambayan me nake yi da yamma kafin, kafin barci? Aaa, bacin na gama salloli na. To, nakan je studio kafin in koma gida har in je in kwanta, eh, bacci kenan.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake bamu ƙwarin gwiwa a aiki, in na ga yadda kowa ya maida hankali kan aiki, yana bamu ƙwarin gwiwa, sai kuma idan lokacin biya yayi a biya ka akan lokaci, to wannan abin yana baka ƙwarin gwiwa, wanda gobe ma ka cigaba akan abin da kake yi. Wannan abin gaskiya ba ƙaramin ba mu ƙwarin gwiwa yake yi ba. Masha Allah.

Yaya kake koyon fasaha sabo? A yadda nike koyon fasaha sabo, na kan yi ƙoƙari in ga duk abin da aka zo da shi, wanda ban taɓa gani ba sabo, nakan zauna in kalla yadda abin yake, kafin nan sai in zo in ga yadda kuma ake yin abun. Wannan sai na maida hankali na kan wannan abin har, Allah ya taimake ni har in gano yadda abin yake. A nan ne nike koyon sabuwar fasaha. Ba na ganin, sai in riƙa ganin abin da wancan ya yi, ni kuma ina ɗaura. Haka nike koyon sabuwar fasaha.

Kana son kallaun faɗuwar rana? To, ah gaskiya ni ba, ma'aboci zuwan inje ina kallon faɗuwar rana bane. Wasu dai suna son wannan ni dai, gaskiya bana son kallon faɗuwar rana banga amfanin haka ba. Da abin da wasu suke so, kasan kowa da abin da yake so.